Ɗakunan da suke gidanmu, ɗaki biyar ne. Ɗaki ɗaya falo ne, ɗaya kuma ga ɗakin babanmu, ɗaya ga ɗakin mamanmu, ɗaya ga ɗakina. Daga wannan ɗaki guda ɗaya, ƙanwata da ƙanwarta, suna can, sai kuma ɗaya na baƙi, in muka samu baƙi a can suke da zama.

Yacce nake jira a layi ya danganta da wane da yacce layin yake. Ko in ce ya danganta da tsayin layin. Misali yanzu indai gajeren layi ne kuma layin yana tafiya yana motsa motsi yana motsawa, inda layin yana tafiya to kawai a haƙuri nake yi na tsaya inda gajeren jiran lokaci na. Inda kuma dogon layi ne irin dogon layin da baya tafiya to iyafis dina nake sawa in dinga jin audio book ko in dinga jin waƙa.

Saboda mu aikin kwamfuta muke yi, kayan aikinmu yana da yawa. Zan lissafa maka. Muna amfani da laptop, muna amfani da POS, muna amfani da ring light na ɗaukan hotuna saboda muna yin Adverts din Products dinmu. Bayan haka muna da Mic da muke amfani da shi, sai muna da littattafai da abun rubutu. Bayan haka muna da Projector da muke yin babban meeting da shi da muke sa abin kwamfuta dinmu muke kawo wa babban Wajen kallo a wajen meeting. Bayan haka sauran abubuwan da muke da shi da muke aiki da shi shine kujeru. Muna amfani da kujeru a wajen aiki saboda yana cikin abun da muke haɗawa a wajen aikinmu, sai mu kuma mu dinga ɗaukan shi hoto mu dinga ɗora wa a kan yanar gizo-gizo.

Eh gaskiya yanzu ba zan ce muna kunna kyandir a gida ba, saboda yanzu muna samun wuta. Ko kuma in babu wuta da daddare gaskiya ba zan ce muna kunna, kunna kandir ba saboda akwai rechargeable da mu, da muka yi wa caji da ake da wuta, ya ce ya ke aiki. Inda akwai wuta sai ka mai caji, in kuma babu wuta sai ka kunna fitilan sai ka yi amfani da shi. Indai kuma babu wuta ba a kawo wuta ba muna da wani fitilan da shi da sola ake mai caji, ba sai anyi mai caji da wuta ba. To indai gari ya waye sai mu shanye solan, in solan kuma ya yi wa fitilan caji, da daddare in aka ɗauke wuta zamu iya kunna fitilar muyi amfani da shi. Amma saboda haka zan ce yanzu mun daina amfani da kyandir, irin wannan rechargeable fitila muke amfani da su.

Gaskiya, in aka ce na zaɓa a cikin fanka ko AC zai wahala, saboda ina son su gaba ɗaya. Amma ni abin da zan iya cewa a kan fanka, fanka yana da amfani, saboda shi wurin ana sanyi za ka iya kunna shi dai ya dinga ɗanyin aiki, sai suka ba ka shafa ma iska. Amma ka ga AC kuma, shi inda ana sanyi ba dama ka kunna shi. Amma amfanin AC kuma shi baya sa mura. In kana-- in ka kunna AC, kuma kana da mura, za ka ji muran ma ya daina damunka. Amma indai kana, kana mura kuma ka kunna fanka, ko a, ko a lamba ɗaya, lamba ɗaya ka sa shi, za ka ga muran ka ya taso, ko wance muran ka ya ƙaru. Saboda haka gaskiya zan ce na fi son AC saboda ya fi kyau kuma ya fi kyau wa lafiya.

Gaskiya zan ce lokacin da nake son a rana shine safe. In saboda in na tashi daga bacci, ƙarfi yana jikina, ina jin daɗi, ina fara rana yacce nake so. Yawancin aikin da nake son yi da safe nake yi, ko aikin da na san za su bani wahala da sassafe nake fara yin su. In dai zan yi training, na fi son yin training da safe. In zan yi karatu, na fi son yin karatu da safe. Saboda na fi, na fi ganewa in nayi karatu da safe. Saboda haka zan iya cewa lokacin ranar da nake fi so shine da safiya.

Gaskiya zan ce inda nake tofa yawuna ya ganganta da inda nake. Misali indai ina cikin gida to cikin gidan wanka nake shiga na tofa yawun indai kuma a waje nake, kwata nake samu na tofa yawun in zubar da yawun. Indai kuma ina waje kuma babu wajen tofarwa, ƙasa nake samu in tofa a wajen, sun samu yashi na rufe yawun da shi.

Gaskiya zan ce ina kallon taurari da daddare amma ba kullum ba. Amma lokacin da na fiya kallon taurari da daddare shine sanda nake ɗan samari na inda na fita yawon dare da, da budurwa na, muna tsayawa mu kalli taurari tare har muka naɗa musu suna da muke kiransu. Amma yanzu yarinyar bana tare da ita yanzu amma har yau har gobe inna futa waje da daddare ina kallon taurari.

Gaskiya indai ina da damuwa a wajen aiki yacce nake magancewa yana da ɗan yawa amma zan lissafa muku. Ɗaya zan iya tura email wajen ogan mu na mai bayanin matsalan ko in mai bayanin damuwan da nake da ciki. In wannan kuma haka bai yi ba zan iya sawa a suggestion box din mu na rubuta ɗan leta ba, ba zan sa sunana ba sai na ajiye damuwa na a box ɗin. Indai kuma ƙaramin damuwa ne da ni zan iya gyarawa to ni kuma a kaina sai na gyara damuwan kaina da kaina.

Gaskiya, namomin da nake son ci suna da yawa. Misali zan lissafa muku namomin da nake son ci. Ina son naman kifi, ina son naman bunsuru, naman akuya, naman sa wancan da saniya, ina son kuma naman alade. Bana cin-- bana son naman kare. Ni kuma a-- amma a cikin wanda na lissafa wanda na san ya fi daɗi shine naman alade. Daga naman alade zuwa naman bunsuru, daga naman bunsuru zuwa naman rago, daga naman rago shine ra-- naman sa. Duk cikinsu naman sa ko naman saniya sune bashi da wani daɗi sosai sai an sa gishiri da yawa. Akwai namomi da yawa da ban taɓa ci ba misali ban taɓa cin naman jaki ba, ban taɓa cin naman mage ba da sauransu. Amma naman da na san ba zan taɓa iya ci ba shine naman kare da naman mage. Na ji wasu sun ce naman maciji yana da daɗi in na samu zan ci amma ba naman da zan dinga zuwa ina neman shi bane ba. Amma yanzu to alhamdulillah duk naman da nake so ko naman da nake son ci suna nan kusa da ni kuma zan iya samun su ba tare da wani damuwa da yawa ba.

Gaskiya zan ce yace nake cin abinci, inda da cokali ko da hannu ne ya ganganta da wane irin abincin da nake ci. Misali yanzu tuwo dole da hannu nake cin tuwo, sai dai inda abincin yana da zafi da yawa, sai in samu cokali na ci tuwo da cokali. Amma normal sauran abincin kamar shinkafa, wake da sauransu da cokali nake ci. Na fi jin daɗin cin amma indai babu cokali. Akwai lokacin da indai babu cokali don ina iya cin abin shinkafa da su wake haka da hannu. Kuma gaskiya zan iya cewa ma gaba ɗaya ma cin abinci da hannu ma, kowane irin abinci ne ya fi daɗi da hannu.

Gaskiya launin ido na, baƙi ne ko da yaushe. Amma, akwai wayanda suka ce in dai rana ya haska a cikin ido na launin, launin ido na chanja wa yake. Amma sun ce ido na yana dawowa brown in dai aka haska mun fitila a ido. Ko in de rana ya haska mun, a ido.

Wane gidan abinci nike fi so? Gaskiya zan iya cewa gidan abincin da nike fi so yana da yawa. Amma zan lissafa muku gidajen abincin da suke Kano. Akwai Kano Bistro, akwai Gusto, akwai Two One Two, akwai Chicken Republic, akwai Crunches, akwai Frenchies, akwai Ten to Ten, akwai Mister Biggs da sauran su. Amma a cikinsu gaba ɗaya wanda zan ce na fi so shine Gusto. Gusto, eh, an ce abincin su yana da tsada amma abincin su yana da kyau kuma wajen zaman su yana da kyau. In dai mutum zai ɗau hoto ma, hotunan su kyau suke yi saboda suna da background mai kyau.

Eh, tabbas zan iya cewa muna da fanka a kowane rufin ɗakinmu. Ɗakin gidanmu guda biyar ne kuma duka ɗakunan suna da fanka a rufinsu. Bayan fanka muna da AC a kowane ɗaki saboda akwai lokacin da muna samun baƙin da basa son fanka sai su kunna AC sai su ji daɗin su in za suyi barci.

Eh, tabbas zan ce ina fatan samun sinyawa saboda rayuwa yana bukatan canji. Saboda haka akwai yadda nake son canza rayuwana. Ina so kuɗin da nake samu a wata ya ƙaru. In ya ƙaru, na samu daman tara kuɗin aure. In na tara, in zan iya tara samun babban aiki wannan shekarar, na tara kuɗin aure, nan da wata shida zan yi aure.

Gaskiya zan iya cewa ina kwana a gado kuma ina kwana, kwana a ƙasa. Ina, amma na fiya kwana a ƙasa indai na ji jikina ya gaji kuma ina so na ɗan ji sauki to a ƙasa na ke kwanciya. Saboda ni inda na yi barci a ƙasa yana sa jikina ya samu sauki. Inna ji na gaji zan samu sauki. Amma dai normal kwana a gado ya fi daɗi saboda yana da laushi kuma shi ne ya kamata.

Gaskiya zan ce ina kallon wayana sosai saboda yawanci aikin da nake yi akan wayana nake yi. Yanzu ma akan waya nake, nake wannan recording ɗin. To zan iya cewa lokacin da bana, bana kallon wayana shine lokacin da nake bacci. Saboda, saboda ni yanzu ko me nake yi akan wayana nake yi. Misali yanzu in dai ina cin abinci, kallo nake yi, in dai ina cin abinci kuma a wayana nake kallo. In dai zan yi karatu a wayana nake karatu na. In zan yi chatting nai magana da mutane a yanar gizo-gizo, da wayana nake yi. In zan yi aiki ma ina ɗan yi amfani da wayana. Saboda haka zan ce yawancin abin ne ina amfani da wayana. Kun tu-- saboda haka lokacin da bana amfani da wayana shine in dai ina bacci ko ina cikin taron mutane ina musu magana shine bana amfani da wayana.

Eh ina cewa ina raba abinci na da mutane saboda ni yace nike bana son yin girki ɗan ƙarami. Saboda haka ina yin abinci da yawa don na samu daman raba wa mutane. Koma bani da wanda zan raba abinci na da yawa nake dafawa. Saboda misali zan iya samun baƙo inda ina cikin cin abinci sai kuma in basu nasu a kwanan su, su ci. In ka ga da ace ban dafa abincin da yawa ba in na samu baƙo bazan samu daman basu nasu ba. Indai ina ma ba almajirai abinci ko sun mun aiki ko ba su mun ba. Kullun da daddare ƙarfe takwas ina kiran almajirai da yawa na raba musu abinci ko na raba musu kuɗi.

A'a, yanzu ba zan ce waya na ya cika ba saboda waya na yana da babban space na yin ajiya. Waya na yana da 64 Gig kuma bayan haka yana da Memory Card da na sa a cikin wayar mai 128 Gig. Kuma saboda haka ina samun daman sa fina-finai da yawa da hotuna da yawa a cikin waya na ba tare da waya na ya cika ba.

Tabbas zan iya cewa ina kunna apps ɗin sanarwa saboda ina son jin labari da labarai sosai a inda nake. Misalin apps ɗin da nake kunna wa su ne Zikoko app. Zikoko app yana bani, yana bani sanarwa na abubuwan da yake faruwa a nan ƙasar Najeriya kuma da abin da yake faruwa a Ingila da ƙasan waje. Wani app da nake son kunna wa shi ne Nairaland. Nairaland yana ba da labari da update na abubuwa, yana sa mutane suna sanar-sanarwa da mu a app ɗin su. Wani app ɗin ma da nake amfani da shi, shi ne na rediyo. Na rediyo, app ɗin rediyo ina kunna shi indai ina son na samu sanarwa na abin da yake faruwa a unguwar mu ko a ƙasar Najeriya.

Akwai wasannin da nake son yi da yawa, kuma yawanci yanzu tun da ni ba yaro bane ba, na daina wasan gudu da sauran su. Yanzu wasan da nake yi a waya ne, a laptop ne ko a PS5. Iri, irin game ɗin da nake so a PS5 su ne FIFA, FIFA 2026. Ina son buga Call of Duty, ina son buga Candy Crush a waya, ina son buga Walking Dead a laptop dina. Waƴannan suna cikin gema geman da nake son yi a cikin gida tun da yanzu ni na zama babba, shekarana ashirin da bakwai saboda haka na rage wasan gudu a waje.

Gaskiya zan ce gidanmu bamu da ƙasa da yawa. Saboda gaba ɗaya gidan da ake ginin gidan tiles aka shimfiɗa a ƙasa. Saboda haka ba mu da wani ƙasa ko yashi a ƙasa. Iya tiles ne aka cika ko'ina a gidan. Inde wajen in ma aka fita daga gate ɗin ma babu ƙasa. Titin concrete aka sa a titi.

Gaskiya a bok-bokitan da suke cikin gidanmu yanzu in zan ce, mm, irga su, zan ce gaskiya kai sun kai sha biyu. Na san tabbas akwai guda huɗu a gidan wanka. Na san akwai guda uku ko biyar a kicin, sai kuma ga ɗayan bedroom ɗin akwai wasu guda biyar ko guda huɗu suma can. Bayan haka akwai bokitan da ba mu fara amfani da su ba, da aka ba mu su kyauta to su ba mu fara amfani da su ba, suna nan a ajiye.